Yaya kake jira a layi? Toh, yanayin jira a layi ya danganta da menene ya kai ka wajen, kaman misali yanayin aiki ko kuma misali interview da dai sauransu. Za kayi hakuri ka jira iya, yanda zaka iya, zaka iya ba kokari, za kayi iya ba bakinkokarin ka.

Kana yin, kana yin motsa jiki kullum? Tab, motsa jiki kai yanda ma ya kamata. Gudu adadin kilomita mai biyu goma zuwa sha biyar, sannan da sauran motsin jiki, inda ya kamata sosai sosai makuwa. Motsa jiki yana da amfani ga lafiya.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim to amma muddin yake kasan ya danganta da yanayin eriyar da mutum yake. Idan akwai gidajen kallo to zaka je gidan kallo. Idan kuma babu gidajen kallo a yankin da kake, to ba ma zuwa gidan kallo. Musamman ma da yanzu yadda abubuwa suka canja, kusan kallo yawanci duk a waya ake yi da dai sauransu.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh to, ina yin abubuwa da dama, ya danganta kuma da yanayin abin da nake wannan. Wani lokacin ina yin ayyuka kala daban-daban kamar karatu, banki da dai sauransu, abubuwan da suke da matuƙar amfani a rayuwarki.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh to, jefa dutse nesa ya danganta da yanayin wane irin dutse ne yake, yaya girman shi yake sannan kuma a ina kake, yanayin wajen da kake, ina za ka jefa da yanayin inda za ka jefa, dan nisan wajen faɗi da risa wurin su.

Ya kake jin hayaniya? Eh toh hayaniya yanayin yadda mutum yake jin hayaniya ya danganta. Ita hayaniya ya danganta da wajen da kake, ya wajen yake hayaniyar a kan me ake, mutanen wajen wane iri ne, yanayin wajen yake ya danganta da su waye sukeyin hayaniyar ta daɗi ce ko ta rashin daɗi ce, hayaniyar me amfani ce ko mara amfani ce.

Kana duba daftarin kuɗi? Ai to da ma daftarin kuɗi to ya danganta ba dai na ce ba to amma dai ya danganta da yanayin kuɗin ko kuma abun da ake magana akai to. Haryar duba daftarin kuɗi to.

Saunawa kake share ƙura? Ito, ita dai ƙura ya danganta da yanayin inda mutum yake, yaya yanayin wajen yake, ya nature wajen take, me kawo ƙura ce ko kuma mara kawo ƙura ce, ya yanayin mutanen wajen suke, masu hayaniya ne, masu ball ne, marasa ball ne, yaya ne? Oho to ya danganta da yanayin yadda unguwar take. Idan unguwa ce mai irin, interlock siminti da dai sauransu ko ina ke nan a rurrufe unguwa da tsabta, tsabtsab da sauransu. To share ƙura maybe bai fi karika yi sau biyu ba ko sau uku a rana. To amma dai ya danganta da yaya mutum yake kuma yaya yake available, yauwa. Idan mutum yana available, normal zai iya yin shara sau uku ma. To amma idan babu abin da zaka share idan taya za a yi kayi?, kunga wannan ba zai yiyu ba. To ya danganta da mutum me yake, ya yanayin unguwar da yake take, ya yanayin mutanen unguwar suke, masu tafiya, masu yin, masu yawa ne ko kuma marasa yawa ne saboda yawa yana kawo yawan taruwar ƙura. To in mutanen unguwar ba masu yawa bane ba za ƙura ba za ta riƙa taruwa.

Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? To, takalma dai gaskiya ba na ce ba. Takalma akwai su tili tili ma kuwa, tumuni tumuni, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa babu adadi. Su takalma gaskiya baran iya ce, waba, dan yanzu haka ban san gudanarwa gare ni ba. Yauwa, ina da dai slippers na sa gashinan maduk yayi datti, yayi ƙura futu futu ko bahaka kuke so ku sani ba. To gashinan yayi futu futu yayi datti. Yauwa amma takalma dai to, ina da su. Akwai takalma tunda dan Adam ba zai yuya rayu da takalmi da yaba in kuma ya ma dai rayu. To dole zai buƙaci canji. Yauwa to dole mutum yana da takalma kala kala, da yawa, da yawa, da yawa da dama. Tunda mutum gaskiya ba'a takalmi iya kala ɗaya zai nema ya ce da shi zai rayu ba, hakan ba zai yiwu ba. To mutum yana da takalma da yawa da dama. Yauwa ni ina da takalma da yawa da dama. Ehn, takalmi daya gaskiya.

Nawa ne yawan danginku a gida? Tabdijan. Yawan danginmu a gida? Yawan danginmu a gida? Tabdija. Nawa ne yawan danginmu a gida? To ai ko ni ban san adadin nawa ne yawan danginmu a gida ba. Yawan danginmu a gida Tab mu gidan yawa ne. Mutane tili tili da dama. Sai da in faɗa muku wasu dangin ko dangin abokina ko dai wani relative dina haka. Amma in yi gaskiya na mu ban san adadin yawarmu ba saboda muna da matuƙar yawa yauwa. Sasai da sosai ma kuwa. Wannan shi ne amma dai yanayin dangi na danganta da familin. Extended ne, nuclear ne, mu dai normal family ne to. Mu dai muna da yawa. Ba zan iya cewa ga adadin yawan mu ba.

Kana kwana a ciki, kana kwana a ciki? Cikin gida ba? Kullum dama mutum a cikin gida zai kwana, tun da ba zai yiwu ka fito ka kwana a kan hanya, titi ko kuma dai wani abu. Dole ne mutum a cikin gidansu zai kwana, yauwa. Wa irin gidajen da ba za ka kwana a ciki ba? Kamar misali irin gidan wasu da dai sauransu. Ama mutum in dai a gida yake, ai dole zai ce zai kwana a cikin gida. A waje mutum to zai kwana, ruwa ya zo, kwari, datti ko kuma wani abu ko kuma wasamu a sace shi ko barayi ko dai wani abu makamancin haka da sauransu. Ta yaya za ayi mutum ya zauna a waje? Ba zai yiwu ba, dole ne mutum a cikin gida zai kwana mana. Wannan shine for his own safety. Mutum yana buƙatar tsaro, to dole a cikin gida zai kwana.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Wannan question ɗin na kuma yi niyyar ban dariya. Kana rera waƙa lokacin wanka? Gaskiya ne, waƙa lokacin wanka akwai matuƙar daɗi. Ya ka ji kana nishaɗi kana re-e-e-era waƙa. To, amma dai ni to gani nan dai. A ma rera waƙa wajen wanka akwai daɗi. Samman ma ace mfin a kusa da banɗakin da take kake. Eh, wa-- ama ni wai iri ka rera waƙa da bakina yana magana. A'a, kawai dai in aka kunna mfin noma za mu ji kiɗa. Kana wanka kana, kana jin kiɗa kana shi-shiga nishaɗi da sauran su.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Eh to rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Eyy, ranar Juma'a saboda ranar Juma'a rana ce da na ka je-- rana ta ma da take fitowa daga sama wato sunlight ke nan ta musamman ce. Eyy, ranar Juma'a rana ce ta daban, ta musamman da duk wani musulmi, sannan abun alfahari ne. Alfahari ne a shekara, kana, kana alfahari da wannan rana. Ranar Juma'a ita ce rana mai matuƙar, ita ce rana mai matuƙar kyau a mako. Ko abu kake buƙatar zakai ka saita shi ranar Juma'a bi'iznillahi ta'ala. Babu abin da zai faru ranar Juma'a rana ce wadda jama'a suke su, suke farin ciki a cikinta. Sannan kuma gajeren rana.

Kana ajiye kopin bayanai? Eto. MuNa ajiye kopin bayanai amma ya danganta da wane kalan kopin bayanai ne. Kamade mutanen da su sun fi mu ajiye bayanai tunda mu yanzu da harkar intanet da wani waye waye tazo, sai kace a barin ɗora a Google, barin ɗora a Gmail da dai sauransu. Iskanci ya samu mutane. To amma zamanin da a dadacen shekaru dubun dubata tun daga anno dominu yauwa. Zamanin can baya don keyes. Mutanen wannan lokaci suna amfani da dutse da kuma, ah, fata kuma gwal. Ana narkar ɗanyan gwal a yi rubutu a jikin fata domin a ajiye. Yana ɗaukar dubunnan shekaru ba tare da ya lalace ba. Sannan kuma ana iya yin rubutu a jikin dutse. Yauwa. Saboda rubutu a jikin dutse yana matuƙar dadewa sosai da sosai. Yauwa. Sannan akwai hanyoyi da yawa da suke amfani da su wajen ajiye bayanai kamar irin, kamar pyramid da aka ke nan. Akwai saƙonnin bayanai dubunnai tili tili a cikinsa. Kamar pyramid kenan yi. Akwai saƙonnin bayanai dubunnai a cikinsa. An ajiye. Ana yin gini mai tsayi, a yi rubutu a jiki ko kuma a hau saman dutse da sauransu. Yauwa. Shi yanayin ajiye bayanai ya danganta da zamanin da lokacin da kuma wane ne zai ajiye bayanai. Eh, ni ina ajiye kopin bayanai gaskiya. Ina ajiye kopin bayanai. E, sosai ma kuwa to amma mu gaskiya zamani ya ɓata mu. Su kuma mutanen zamanin yanzu suna iya amfani da littattafai wajen ajiye bayanai. Amma kuma gaskiya ba kasafai ba kowa ba saboda yanayin abubuwa na wayar salula wato tangaraho ke nan ta ɓata mutane. Yauwa. Wato wayar da ake kiranta da Androyi irin wadda nake amfani da ita yanzu haka. Yauwa. Mutane sai su ce za su ajiye abu a cikin sararin samaniya. Shi ne abun da muke kiranshi da cloud kenan na waya. Yauwa. Mutane suna ajiye bayanai a ciki bai wajen ganin cewa sun ajiye zuwa wani lokaci tu. Shi ne to. Kuma ta sanadin haka bayanai suna iya ɓata in aka samu matsala aka hacking ɗin account ɗinka Gmail ko kuma aka sace wayarka da sauransu. Ka kasa recovery ɗin Gmail ɗin naka wato cloud ɗin naka kenan dai da sauransu ko a karya tsaron wayarka da irin waɗannan abubuwa ana iya samun matsala wajen ɓatar ko waɗannan bayanai. Yauwa. Ina fatan wannan zai taimaka yanda ya kamata. Ina fatan kuma za ku.

Wane, wane irin takalma kake so? To gaskiya ni a takalmi to ina son takalmi sarki. Eh saboda takalmin sarki akwai daɗin shiga, hawa dutsuna shiga gonaki, shiga jeji, zuwa farauta da dai sauransu. Saboda mu mutane ne na karkara yauwa. Wa dai inda karkara take akwai, akwai ƙayoyi, macizai, abubuwa kala kala da dama. To takalmin sarki gaskiya yana daɗi. Kin ga kuma ko misali aka biyo ka da gudu ko wani abu na gudu ya kama da sauransu, zaka iya yin gudu fiye da yadda yake tunani ba tare da kama tuna cewa da takalmi a ƙafanka ba. Sanan ko cikin taɓo ka shiga takalmin sarki yana na riƙe da kai, daki bari kenan. Eh to shine dalilin da yasa muke son takalmin sarki saboda akwai karko da na gari yauwa. Musamman ma a ce ƙasan an haɗa shi da matacciyar taya to wannan yana da mata karkari ko kan maciji ka take ya mutu kinan. Ba batun wai wannan duk kuma ta halitta da kabi da kai ko mutum ka taka ƙafa shi su yasan ka taka shi. To shine dalilin da yasa a'a mu muna son takalmin sarki gaskiya. Eh saboda akwai daɗi amma in ba a same shi ba normal ko irin takalmi sau ciki irin timbalan ɗin nan muka samu. Shima muna jin daɗin shi ba laifi. Eh ina son takalmi sarki saboda akwai daɗin tafiya. Daganan Has Saudi Arabia.

Wacce biki kake fi so? Eh to, shi biki bikin al'ada, gaskiya bikin al'ada ina matuƙar son bikin al'ada na gargajiya saboda ana rakashewa a cashe yanda ya kamata. Musamman ma ace man Sule yana nan, dan iskan duniya ke nan. Kai! Ehen.